Me kake yi lokacin da kake jin damuwa? Lokacin da ina jin damuwa, abu na farko da nake yi shine zan samu wuri ɗaya in zauna. In zauna saboda in samu in yi tunani. Saboda lokacin da mutum yake cikin damuwa, abubuwa da dama za su iya faruwa a ƙwaƙwalwarsa a lokacin. Shi ya sa da zaran na fara jin damuwa, zan samu wuri in zauna saboda hankali na ya ɗan kwanta. Daga baya sai in fara tunanin abubuwan da suka sa ni a cikin wannan damuwan. Ko wani abu ne ya faru, ko wani mutum ne ya sa mun wannan damuwa, zan zo in yi wannan tunanin. Bayan na yi wannan tunanin sai in ga yadda za a yi in fara kawar da wannan damuwa. In ma in zai yiwu in je in gyara, sai in je in gyara. In zan kira wani abokina ne domin ya taimake ni, sai in kira wannan abokin nawa, in gaya mashi damuwa na sai ya taimake ni. Shi ne abin da nake yi lokacin da ina jin damuwa. Amma mutane da dama suna yin wasu abubuwa da dama wanda kowa shi ya sa abin da yake mishi lokacin da yana jin damuwa. Amma wani sa'in ma in ina jin damuwa nakan samu wuri in kwanta saboda ƙwaƙwalwa na ya ɗan huta.

Menene abin da kake tunawa daga yaro? Abin da nake tunawa daga yaro shine yadda baya tunanin komai, baya tunanin komai lokacin da yana yarintan shi. Lokacin da ina yaro, ba ka da matsalar da za ka je kana tunanin kuɗin abinci ko kuma a'a, za ka je ka yi aiki ko kuma a'a, in ba ka yi, ka zaɓa ga abin da zai faru. Ba ka da wannan matsala. Iyayen ka su suke ɗauke maka duk irin wannnan abun haka kazalika nima nasamu wannan gatan lokacin da ina yaro, gari zai waye, zan ci abinci, in je makaranta. In nadawo makaranta zanje inci abinci incigaba da wasana amma yanzu ba wannan halin saboda mutum ya riga ya zama babba. Abu ɗaya ne yanzu kawai gari ya waye, mutum ya je ya yi aikin shi har mareci. Saboda haka ina mai shawartar yara da su yi amfani da lokacin da suke da shi mai kyau su yi amfani da shi. Kada su bari wannan damar ta suɓuce musu ba su yi abubuwan da ya kamata su yi lokacin da suna yaranta ba.

Yaya kake sasanta rikici a aiki? Ina sasanta rikici a aiki da nuna iyawa a cikin aikina. Na farko, rikici yakan yiwu ya zama cewa tsakanin ni da abokin aikina, ko kuma zai iya yiwu tsakanin abokanan aikina guda biyu. Saboda haka, kowane irin yanayi ne muka samu kamuwa ciki, na farko mukan yi ƙoƙari mu ga cewa kowa ya natsu. Saboda idan ana cikin rikici, mutane suna faɗin maganganu waƴanda ba kyau wani ma zai faɗi abin da zai ɓata ma ɗayan abokin aikinshi rai. Shi yasa mukanyi ƙoƙari mu natsu muga cewa menene abunda ya haddasa wannan rikici in abu ne wanda za a iya koma a gyara, sai a koma a gyara. In kuma ba zai yiwu a koma a gyara ba, sai a nemi mafitan rikicin da aka shiga. Na farko, in tsakanin abokanan aikina ne guda biyu, za mu yi ƙoƙarin mu ji menene ya haddasa wannan rikicin. Za mu ba kowa dama yayi magana, mu ji daga ɓangare guda biyu. Saboda haka zai iya yiwuwa ɗayan ne mai gaskiya, ɗayan ne kuma mara gaskiya. Amma in mun ji ta kowane ɓangare, shi ne za mu gane cewa ga mai gaskiya ga kuma mara gaskiya. Daga bisani. Daga bisani, sai mu ga yadda za a yi a magance wannan matsala. Kun ga yanzu mun samu, mun natsar da su, su masu rikicin. Daga baya munzo munji ɓangaren mutanen guda biyu wanda yayi ba daidai ba, za mu umarce shi ya ba da haƙuri zuwa wanda yayi ma daidai. Wanda kuma aka yi ma ba daidai ba, za mu ƙara ba da haƙuri domin ya samu yayi haƙuri. Saboda zaman aiki, zama ne wanda mutane dole sai sun yi haƙuri a cikinsa.

Yaya kake koyon fasaha sabo? Ina koyon fasaha sabo ta hanyar samun mutanen da suka ƙware a wannan fasaha. Zan je in same su, sai in yi biyayya a wurinsu, in gaya musu su koya mini, in yi ƙoƙari in koya. In ma ta intanet ne, sai in yi ƙoƙari in bi ta kafafen sadarwa da suka kamata, sai in samu in koya daga wurin.

Kana shan ruwa mai sanyi? Eh, ina shan ruwa mai sanyi a lokacin zafi saboda ruwa mai sanyi yakan sa mutum ya ɗan samu kwanciyar hankali. Kuma ruwa mai sanyi yake ɗauke wa mutum kishin da yake ji a cikin zuciyanshi ko a cikin cikin shi.

Wani yanayin ɗaki ka ka fi so? Yanayin ɗakin da na fi so ina son ɗaki mai girma, mai girma kuma wanda yana ɗan da ɗumi-ɗumi wanda tagogin shi ba su da girma sosai. Ɗaki mai ɗumi-ɗumi wanda zai zama kuma yana da duhu-duhu baya da haske sosai. Irin wannan ɗakin ne na fi so.

Menene burinku a aiki? Burina a aiki shine in cigaba da aikina kuma in cigaba da samun ƙarfin ƙarin ƙarfin gwiwa, in cigaba samun albashi mai kyau kuma da fatan nan gaba nazama mai gida babba ƙololuwa gaba ɗaya shine burina a aiki.

Sau nawa kuke yin taro a mako sau biyu a farko a tsakiyan mako da kuma a ƙarshen mako. A tsakiyan mako za'a yi taro a ga wasu irin matsaloli ne ake fuskanta tun daga farko zuwa tsakiya. Tsakiyan kuma in an yi taro za'a yi maganin waɗannan matsalolin sannan a ga yadda za'a yi a kawar da waɗannan matsalolin, sai kuma ƙarshen mako.

Sau nawa kake kiɗaye kayayyaki? Ina kiɗaye kayayyaki shima sau biyu, tunda ina da yaran aiki a shagona. Nafarƙo da nake kiɗan yawa shine in bayan mun gama kasuwanci da maraice zan kiɗanya kafin mu tafi gida. Gari kuma yana wayewa mun zo kafin mu fara za mu kiɗanya kuma mu gani in sun cika ko ba su cika ba. Sau biyu nake kiɗanya kayayyaki.

Kana rufe baki lokacin hamma? Eh, ina rufe baki lokacin hamma saboda lokacin da kake yin hamma akwai ƙuda da sauran abubuwan da suna yawo. Idan ban rufe bakina ba zai iya yiwuwa su shiga kuma akwai bakteriya da sauran abubuwa. Shi ya sa ina rufe bakina lokacin da ina yin hamma.

Kana kare wayarka daga ƙwayar cuta? Eh, ina kare wayata daga ƙwayar cuta saboda akwai ƙwayar cuta da dama waʼyanda idan suka shiga waya za su yi ta rarratsa saitin inda waya yake ciki. Saboda haka muna ƙoƙari mu kare wannan cutan daga shiga wayoyinmu.

Kana shan magani kullum? A'a, ba kullun nake shan magani ba. Akwai sai in buƙata ya tashi na rashin lafiya sannan ne nake shan magani. Saboda yawan shan magani baya kyau a jikinmu. Saboda haka ba kullun nake shan magani ba sai in buƙata ya tashi na rashin lafiya.

Kana son wurare masu hayaniya? Eh, ina son wurare masu hayaniya, saboda hayaniya wani sa'in yana dan da amfani. Yana da kyau ya zama cewa kana cikin mutane kuna ɗaɗɗan tattaunawa, amma hayaniyan ba mai yawa ba. Ko inda nake zama yanzu, akwai ɗan hayaniyan mutane inda gidana yake.

Nawa madubi kuke da su a gida? Muna da madubi guda uku a gida wanda muke amfani da shi, amma ni ina da nawa guda ɗaya wanda ni kaɗai nake amfani da shi. Madubi yana da kyau a gida saboda zamu dinga duba fuskarmu da jikin mu kafin mu fita a gida.

Yaya kake kare kanku daga sauro? Ina kare kanmu daga sauro ta hanyar shiga, am, ragar dake kare mu daga cizon sauro. Akwai ragar maganin sauro da muke sawa. In mun ɗaura ta, za mu shiga sauro ba za su iya su zo su cije mu ba, ko kuma mu kunna maganin sauro da ake kunnawa na gargajiya.

Yaushe kake farkawa kullum? Ina farkawa ne da misalin ƙarfe biyar da rabi na sanyin safiya domin in tashi in fara wasu ayyukana wa. Haka na ke farkawa da zarar na ji, na ji kukan hayaniyan zabo na safiya. Haka na ke tashi.

Kana sanya tunatarwa don ayyuka? Eh, ina sanya tunatarwa don ayyuka saboda wasu ayyukan gara a sa tunatarwa. In ba ka sa tunatarwa za ka zo ka manta ko kuma lokacin zai zo ya ƙurye maka. Amma in ka sa tunatarwa lokacin tunatarwan yana yi, za ka san da cewa ga aikin da kake son ka yi, sai in je in yi wannan aikin.

Yaya kake magance damuwa a aiki? Nakan magance damuwa a aiki da natsuwa tukunnin. Dan yi ƙoƙari in natsu sannan in san mene ne ya haddasa mun wannan damuwa ko mene ne ya haddasa mun shi. Zan yi ƙoƙarin inga ciwa na magance ta. Inma ba zan iya magance ta da kaina ba, zan faɗa ma abokin aikina sai mu haɗa hannu mu magance matsalar.

Kana raba wurin da kake a yanar gizo? Eh, ina raba wurin da nake a yanar gizo saboda abokanena da muke mu'amala dasu su san inda nake. Nima ina sanin nassu inda suke a yanar gizo. Mutane sukan san inda nake domin zai ƙara haɓɓaka tsaro da kuma yarda a tsakaninmu.

Kana son cin abincin titi? A'a, gaskiya ban cika son cin abincin titi ba saboda ban san da me da me aka sa a cikin abincin ba. Kuma mufi yawancin abincin nasu yana da tsada. Shi yasa na fi so in tsaya a gida in ci abinci na ko in dafa da kaina. Saboda abincin titi na wani sa in ma yana zuwa tare da wasu datti kuma basu cika gyara abincin sosai ba.

Menene abin da kake yi don nishaɗi? Abin da nake yi don nishaɗi shine kaman ina fita tare da abokaina, in je in gansu, muyi dariya, muyi wasa ko kuma nakan je in yi wasan ball.

Yaya kake zubar da shara? Ina zubar da shara ta hanyar da ya kamata. Akwai dustbin inda ake zubar da shara saboda in kwashe sharan in zuba. In har ya taru sai in je in zuba shi a inda ya kamata jami'ai za su zo su kwashe shi su kuma za a biya su. Bana barin shara a cikin gida.

Yaya kake jurewa zafi? Toh ina jurewa zafi ta hanyar fita waje in sha iska idan cikin gida ya yi zafi sosai ko kuma in ɗauki fanka ta hannu in dinga kibawa a jikina da kuma yawan shiga in watsa ruwa.

Wane irin nama ka fi so? Naman da na fi so shine naman, naman shanu. Shine naman da nafi so. Ya fi daɗi kuma ya fi taushi kuma shine bai da wuyan dafuwa. Nan da nan ya gama dafuwa kuma yana da daɗi sosai.

Wa yake ƙaƙƙafa maka baya? Da yake ni kaɗai nake, amma da inda buƙata in ƙaƙƙafa bayana, nakan nemi abokina ya ƙaƙƙafa mun bayana ko kuma in sa hannuna in yi yunƙurin kakkafawa. Da izini zan samu inkai hannuna can in kakkafe bayana.

Nawa ruwa kake sha kullum? Ina shan ruwa aƙalla goma zuwa sha biyar a kowani rana. Saboda shan ruwa yana da amfani a jikin mu sosai. Rashin shan ruwa yakan kawo illoli da dama, shi yasa ina shan ruwa aƙalla sha goma zuwa sha biyar a kowani rana.

Yaya dangantakarku da shugaban aiki? Dangantakanmu da shugaban aiki dangantaka ce mai matuƙar ƙarfi kuma wadda ana girmama juna a tsakaninmu. Muna girmama shugabanmu na aiki, shi ma mai gidan nan muna aiki yana girmama mu a matsayin shi na shugabanmu. Muna ba shi girman shi, abin da ya samu za mu yi, abin da ya hana mu za mu bari. Kuma abin da muka furta daga wurin shi zai yi duba da la'akari ya ga cewa ya yi wannan aikin da muka sa shi.

Wane irin wasa kake fi so? Wasan da na fi so shine wasan ƙwallon ƙafa. Shine wasan da na fi so, sannan akwai wasan ni saura daban-daban, amma wanda na fi so shine wasan ƙwallon ƙafa. Yana ba ni nishaɗi sosai kuma yana ƙayatar da ni. Ina jin kallon wannan wasan.

Kana buga rubutu da sauri? Eh, wani sa'in e naken buga rubutu da sauri, amma dai mafi akasari ban cika yi buga rubutu da sauri ba. Ina rubutu a hankali a hankali cikin natsuwa da kuma fahimta saboda gudun kada a samu matsala. Shiyasa nake ban cika rubutu da sauri ina bugawa ba. Nakan yi a hankali a hankali, in ɗauki lokaci saboda rubutun yayi kyau, yayi ma'ana.

Me kake, me kake yi lokacin da ka kamu da mura? Mura wata rashin lafiya ne da take damun mutane da yawa musamman lokacin sanyi, ko kuma idan mutum ya sha ruwan sanyi sosai ko kuma yana cika yawan amfani da ruwa. Lokan, abun da nake yi lokacin da na kamu da mura shine zan killace kaina daga cikin mutane saboda kada in basu wannan mura in. Kuma zan je asibiti in je in ga likita domin ya rubuta min maganin da zan sha in warke daga wannan muran.

Kana sanya hula? Eh, ina sanya hula saboda sa hula yana ƙara mana kyau. Akwai hululoni daban daban, launi daban daban waɗanda muke sawa a nan arewacin Najeriya da muke. Ina sanya huluna, akwai na sanyi, akwai na ado, akwai na gargajiya ma. Ko wanne mutum yake so zai iya ya sa.

Wani malami ka ka fi so? Na fi son malamin da yake koya mana harkar kwamfuta. Harkar kwamfuta ina jin daɗin harkar kwamfuta, harkar shiga yanar gizo da yin abubuwan masu mamaki na abun al'ajabi.

Wacce biki ka ka fi so? Bikin da na fi so shine bikin aure. Bukin aure buki ne da za'a yi tsakanin namiji da mace, waƴanda sun ga juna, sun aminta da juna kuma za su zauna da juna har tsawon rayuwansu har se mutuwa ta raba su. Wannan bukin shi na fi so kuma yana burge ni sosai. Saboda haka duk inda ake yin bukin aure ina zuwa in kai musu ziyara, in yi musu albishir sannan in yi musu addu'a Allah ya ba su zaman lafiya me ɗorewa me amfani. Allah ya ba su zuri'a me albarka.

Wane wasa kake son yi? Wasan da nake son yi shi ita ce wasar ƙwallon ƙafa. Tana burge ni sosai kuma akwai nishaɗi acikin ta akwai annashuwa kuma a wannan wasa mutum zai samu ya motsa jikin shi, ya motsa jikin shi sosai, sosai, sosai kuma motsa jiki. Yana da amfani a jikin mu mu adam.

Yaya kake kiyaye kalmar sirri? Kalmar sirri kalma ce da wani zai gaya mini da baya son kowa ya ji bayanni. Kuma ina kiyaye wannan kalmar sirri ta hanyar bana gaya wa kowa. Da zaran na ji wannan kalmar sirri, in tsanyi ƙoƙarin in riƙe ta a wurina yadda na ji, bakina ba zai furta ba. Babu wanda zai ji wannan kalmar daga wurina.

Yaushe kake cin abincin rana? Ina cin abincin rana a misalin ƙarfe biyu na rana. Don shine yayi daidai da lokacin da nake zuwa break na aiki kuma shine daidai lokacin da idan na sake cin abinci ba zan ƙara jin yunwa ba sai idan dare ya yi. Saboda haka ina cin abinci na a misalin ƙarfe biyu na rana.

Kana cin tafarnuwa? Eh, ina cin tafarnuwa saboda tafarnuwa yana da kyau a jiki. Tafarnuwa wani sinadari ne me gina jikin ɗan adam. Yakan ƙara kuzari kuma yakan kori mura da sauran wasu cututtuka. Saboda haka ina cin tafarnuwa ko ɗanye ko kuma za a sa a abinci. Yakan ƙara wa abinci daɗi.

Wane abinci yake sa ka ji daɗi? Abincin da yake sa na ji daɗi shine shinkafa da wake. In ina cin shinkafa da wake yana sa ni in ji daɗi kuma ina cin abincin sosai cikin farin ciki da annashuwa. Saboda haka ina son cin shinkafa da wake.

Sau nawa kake share ɗakinka? Nakan share ɗakina sau biyu a rana. Sau ɗaya kafin in fita da safe in je wurin aiki, sai kuma na biyu in na dawo daga wurin aiki kafin in kwanta baci. Saboda share ɗaki yana da matuƙar amfani sosai domin tsafta yana daga cikin muhalli mai kyau.

Me kake yi da ragowar abinci? Ragowar abinci da ya rage nakan aje shi insa a cikin firijin domin kada ya lalace. Abu biyu kuma da nake yi da shi shine zan kira mabuƙata da suke buƙatar wannan abincin sai in basu abincin domin gudun kada ya lalace. Haka nake yi da ragowar abinci da ya rage.

Yaushe kake cajin wayarka? Na kan yi cajin wayana daddare idan zan kwanta, sai in sa wayar a caji. Ko da gari zai waye, wayar ta riga ta cika. Kun ga, zan iya in yi amfani daga ita tun daga safe har zuwa dare, ba tare da ina tunanin cewa chajin zai ƙare ba. Haka na ke cajin wayar tawa.

Kana yin barci da rana? Eh, wani sa'in na kan yi bacci da rana, ranan da ban je aiki ba. Amma aka mafi, aka sarin haka bana yin bacci da rana. Idan ranan da na je aiki, ƙunga aiki ba zai bari in samu in yi bacci da rana ba. Amma ranan da bana zuwa aiki, in tsaya a gida, in yi baccina da rana saboda baccin rana yana da matuƙar amfani.

Sau nawa kake yanka farce? Nakan yanka farce kowane sati ranar da bana zuwa aiki. Bana barin farce nawa yai yawa. Farcena idan yai yawa nakan samu datti suna shiga a ciki. Shi yasa a ƙarshen kowane sati ranan da bana zuwa aiki zan yi ƙoƙari in yanke farce na yayi kyau. Haka ina yi a kowane sati.

Kana fi son miya mai zafi ko sanyi? Miyar da na fi so ita ce miya mai zafi. Idan aka sauke ta daga saman wuta, ta fi daɗin cin abinci. Miya mai sanyi idan ta yi sanyi mafi akasari, abincin bai cika ya yi daɗi ba. Amma miya mai zafi ana saukewa daga wuta, sai ka ɗaura a cikin abinci, ka ci abincinka. Za ka samu abincin yana da daɗi kuma ya samu launi mai kyau. Saboda haka na fi son miya mai zafi bisa ga miya mai sanyi.

Wacce rana ce mafi kyau a mako? Ranar da ta fi kowacce kyau a mako ita ce ranar Juma'a. Ina son ranar Juma'a sosai. Kuma rana ce wadda ba ta da tsayi. Nakan yi ƙoƙari in yi wanka da safe, in sa tufafi mai kyau, sannan in fita in je wurin aiki.

Wane irin waya kake amfani da shi? Wayan da nake amfani da shi shine Samsung Galaxy. Ina jin daɗin amfani da wayana saboda yana riƙon caji kuma yana da ƙarfin network. Kuma wayane wanda baya saurin fashewa idan ya faɗi saboda haka ina using da Samsung Galaxy.

Kuna sa yunifom a wurin aiki? A'a, ba ma sa yunifom a wurin aiki. Muna zuwa da kayayyakin gidanmu da kowane mutum ya ga dama zai sa, sai dai kayan kuma ba zai yiwu ka sa kayan da jikinka yake nunawa ba. Saboda haka mu kan yi la'akari da kayan da muke sawa, kayan dai ya zama zai rufe jikin mutum gabaki ɗaya.

"Menene kake jin tsoro?" Abin da nake jin tsoro shi ne ranar da zan bar duniya in na mutu. Ban san halin da zan shiga ba. Ban san halin da abokaina za su shiga ba. Ban san halin da iyalina za su shiga ba. Saboda haka shi ne abin da nake jin tsoro.

Me kake yi lokacin da babu wutar lantarki? Lokacin da babu wutan lantarki, na kan yi ƙoƙari in sayo fetur in zuba a janareto sai na kunna domin in samu wutan da zan yi aiki da shi a gida kafin a kawo wutan lantarki. Saboda wutan lantarki tana da amfani sosai, bana wasa da ita.

Wani irin tufafi kake fi so? Tufafin da na fi so shine tufafi na riga da wando. Riga da wando shine tufafin da na fi so. Ya fi min sauƙi kuma tufafin yana mun kyau a jiki sosai. Shi ya sa na fi son tufafi na riga da wando. Wani sa'in na kan haɗa da hula saboda in yi kyau sosai.

Kana biyan kuɗi ta waya? Eh, ina biyan kuɗi ta waya saboda biyan kuɗi ta waya shine abu mafi sauƙi a wannan lokacin da muka samu kamu yanzu. Ba tare da mutum ya riƙe kuɗi a hannunshi ba, zai iya ya je yayi siyayya kuma zai biya ta hanyar wayar shi. Shi ya sa ni ma ina amfani da wannan dama in biya kuɗi daga wayana cikin sauƙi da kuma rahusa.

Wayarka tana daidaita haske da kanta? Eh, wayana yana daidaita haske da kaina domin kula da yanayin idanuna. A lokacin da haske ya yi yawa, za ta rage shi domin kada hasken ya cutar da idanuna. Lokacin da kuma nake buƙatan haskenda yawa, hasken kuma zai ƙaru domin in samu in ga abin da nake yi a wayana.

Sau nawa kake karɓar kira a aiki? Nakan karɓi kira a aiki aƙalla sau ashirin a rana saboda aikin namu mutane da dama suna kira, so dole zamu ɗauki kiran su domin mu ji wane irin ƙalubale ne suke fuskanta tare da mu. Shi yasa muna ɗaukan kira a ƙalla sau ishirin a ko wani rana.

Nawa takalma kake da su? Ina da takalma aƙalla guda takwas da nake sawa a kowane ranan sati. Akwai takalmin da nake sawa rana Asabar. Akwai takalmin da nake sawa ranan Juma'a. Saboda haka ina da takalmi guda takwas da nake amfani da su, kuma takalma ne masu ƙwari. Samun takalma masu yawa yana da amfani saboda guje malalacewansu. Domin idan kana amfani da takalmi guda ɗaya a kullum da yaushe, zai iya yiwuwa wannan takalmin zai yi saurin tsinkewa ko lalacewa. Amma idan kana da takalmi da yawa, za ka dinga caccanzawa kuma zakaga takalmin sunzo sunyi ƙwari.

Kana iya yin iyo? Eh, ina iya inyi iyo idan har na tsince kaina a cikin ruwa ko a cikin teku ko kuma inda akwai ruwa. Iyo ne wani abu wanda yana da amfani a rayuwar mu ta yau da kullum saboda mutum bai san inda zai tsince kanshi ba. Mutum zai iya yin iyo domin yaje ya kamo kifin da zai ci idan buƙata ta tashi.

Kana tara tsabar kuɗi? A'a, ba na tara tsabar kuɗi saboda tara tsabar kuɗi yanzu yana da wahala. Mutum zai yi ta yawo da kuɗi a aljihu shi kuma zai yi maka nauyi. Shi ya sa na daina tara tsabar kuɗi. Na fi so in ajiye kuɗi a asusun banki na. Duk lokacin da nake bukata sai in je in ciro.

Menene kayan ciye-ciye da ka fi so? Kayan ciye-ciye da na fi so sune kayan abarba, kayan ayaba, kayan lemu da kuma kayan kankana. Waɗanda suke gina jiki wato kayan lambu sune kayan ciye-ciye da na fi so saboda suna da matuƙar amfani a jikinmu sosai.

Yaya kake magance koke-koke? Nakan magance koke-koke ta hanyar saurare inji menene koke-koken ya ƙunsa. In koke-koken ya ƙunshi abin da za a gyara, sai in yi ƙoƙarin in gyara wannan koke-koken, da yadda ba zan sake samu wannan koke-koken ba.

Kuna da manufa na wata-wata, eh muna da manufa na wata-wata da muke yi. A kowane farkon wata akwai manufa da dama da muke yi domin muga cewa mun cimma waɗannan manufofin kafin wannan ƙarshen wata yayi kuma mu kan yi aiki mai yawa, aiki mai amfani, aiki na cikin kuzari domin muga cewa mun cimma waɗannan manufofin zuwa ƙarshen wata.

Kana, ka-kana ajiye kwafin bayanin ku? Eh, ina ajiye kwafin bayanan mu domin ko da an sake buƙatansu kuma. Kwafin bayanan mu ya ga danganci bayanai waɗanda nayi na tura ma maigidan mu. Saboda haka bayan na tura mishi nashi kwafin ni ma zan ajiye kwafi nawa ko da ya sake bukata. Kada ya je ya zama bayan kwafin da na je na bashi ya je ya ɓata babu wani kwafi kuma. Shi ya sa nakan ajiye kwafi ɗaya a wurina domin ko da buƙatan ya tashi.

Kana amfani da mataimakin murya? Aa bana amfani da mataimakin murya da muryan nawa nake amfani. Bana buƙatan sai na yi amfani da wani mataimakin murna. Muryan nawa ya isheni. Bana buƙata in yi amfani da wani mataimakin murya.

Wani aikin gida kake yi kullum? Aikin gida da nake yi kullum shine yin shara, yin wanke wanke da kuma dafa abinci. Wa'innan ayyuka ne da nake yi a gida kullum kullum zan yi ƙoƙari in share ɗakina da kuma duk inda ya kamata. Zan yi ƙoƙari in yi abincin da zan ci da ni da ƴan uwana. Kuma zan yi ƙoƙari in wanke kwanna waɗanda na dafa abinci tare da su ko kuma waɗanda na ci abinci tare da su. Kama daga cibi da sauran abubuwan da ya kamata in wanke.

Kana sanya agogo a hannu? Eh, ina sanya agogo a hannuna. Agogo wani abu ne wanda yana da kyau kuma ana amfani da shi domin duba lokaci ko kuma domin ado. Ni dai ina amfani dashi domin abubuwan nan guda biyu, domin in dunga duba lokaci sannan kuma domin yin ado na yau da kullum. Agogo yana ƙara mana kyau idan mun sa shi a lokacin da muka gama shiryawa.

Yaya unguwarku take? Unguwar mu unguwa ce wadda take cike da ɗimbin mutane masu yawa kuma unguwa ce wadda tana cikin hada-hadan kasuwanci na yau da kullum. Unguwa ce wadda tana da girma kuma akwai manya-manyan gidaje da kuma asibitoci da kuma shagunoni na hada-hadan kasuwanci.

Ina kake ajiye maƙullan ka? Ina ajiye maƙula na a saman tebur da yake a cikin falo na. Saboda nan ne kaɗai zan ajiye zan zo na samu bazan manta ba idan na ce zan kai a cikin ɗaki, zan iya zuwa in zo in manta. Amma idan na ajiye maƙullan nawa a saman tebur, ina zuwa zan samu in ɗauka cikin sauƙi.

Kana sanya bel kullum? A'a, ba a kowane rana nake sanya bel ba. Sai ranar da na buƙaci in sa bel, ranar ne kawai nake sa bel. Ranar da na sa wando da yake buƙatar bel. Akwai wandona na da dama wainda ba sa buƙatar bel, saboda haka ba na sa musu bel. Amma duk ranar da aka buƙaci bel a wando na, akwai bel da zan saka domin ya riƙe min kaya na.

Kana yin wanka cikin zuciya? Eh, ina yin wanka a cikin zuciya. Yin wanka a cikin zuciya, wanka ne wanda yake da matuƙar amfani a rayuwar mu. Yana da kyau mutum ya dinga yin wanka a cikin zuciya a kusan kullum ko da yaushe.

Ina kake son ziyarta? Inda nake son ziyarta shine inda ake ajiye dabbobi na namun daji waton zoo. Ina so in je in ga dabbobi masu ban sha'awa kamar su zaki da sauran dabbobi na namun daji da ake ajiyewa a wurin.

Me kake saya daga kasuwa? Ina sayan kayan abinci daga kasuwa idan naje kasuwa, kuma ina siyan kayan sawa daga kasuwa. Kuma in naje kasuwa, ina sayan su ayaba, su abarba, su kankana, su shinkafa, su wake da dai zan dinga cin abinci da su. Kuma kaya ne wayanda suna gina jikin mutum sosai.

Yaya kake ajiye kuɗi? Ina ajiye kuɗi asusun banki na da nake da shi. Duk lokacin da nake buƙatan kuɗi, sai in je in ciro ko in je in tura a inda zan yi sayayya ko zan yi kasuwanci. Wani sa'in kuma nakan ajiye kuɗi a aljihuna domin yin kasuwanci da yin sayayya.

Kana rubuta kashe kuɗin aiki? Eh, ina rubuta kashe kuɗin aiki a duk lokacin da nake buƙatar kuɗin zan kashe ko kuma aiki ya tashi wanda za'a rubuta a wajen aikin mu mukan rubuta domin maigidan mu ya sani kuma kuɗin ya fito mu samu muyi aikin da muke buƙatan muyi.

Kana fi son zama a birni ko a ƙauye? Na fi son in zauna a birni bisa ga in zauna a ƙauye. Ita ce maganar gaskiya. Zama a birni ya fi daɗi bisa ga zama a ƙauye. Zama a ƙauye ba daɗi. A birni mu kan samu wutar lantarki, mu kan samu abinci mai kyau mai arha kuma mu kan samu mu je aiki cikin sauƙi ga hanyoyi masu kyau. Ruwa ne mai kyau. Kuma in kna zama a ƙauye baza ka samu ruwa mai kyau ba, baza ka samu ka sayi abinci da sauƙi ba.

Wane irin kyauta kake son bayarwa? Kyautan da nake son bayarwa sosai shine kyautan abinci. Wato abinci wani abu ne wanda kowa da kowa yana son shi. Da mai kuɗi ne, da mara kuɗi ne, da babba, da yaro kowa yana son abinci. Ina son dinga bayar da kyautan abinci a ko wane rana. Saboda abinci wani abu ne wanda rayuwar mu sai da shi. Ba zai yiwu muyi rayuwa babu abinci ba. Abinci yana da amfani sosai a rayuwar mu. Mukan ci abinci da safe, da rana, da dare. Kusan sau uku a rana.

Kana amfani da sauro net? Eh, ina amfani da gidan sauro na net domin kare kaina daga cizon sauro. Cizon sauro da yake kawo zazzaɓi da sauran rashin lafiyoyi, shi ya sa muke amfani da gidan sauro na net domin kare kanmu daga cizon sauro da sauran cututtuka da sauro yake kawowa.

Kana da katin kasuwanci? Eh, ina da katin kasuwanci. Katin kasuwanci wani kati ne da yake sauƙaƙe mana wurin yin kasuwanci da sauran kwastomominmu. Katine wanda idan ka haɗu dashi mutum a hanya za ka iya ka ba shi, kana gayyatan shi ya zo ku yi kasuwanci tare da shi.